Mafi muhimmanci a kasuwanci shine samun riba da kuma samun kostomomi wato masu siyan abin da kake siyarwa. Su su ka fi muhimmanci domin idan ba riba ai kasuwanci baya da amfani. Kuma idan akwai riba ma babu masu saya duka dai kasuwanci babu amfani koh.

Sosai ma. Ina shan madara kai. Madara ai tanada daɗi. Yauma nasha, da zanyi sahur. Ai in na samu madara duk sanda na ganta saina sha. Ina shan madara sosai sosai.

A wurin masu siyarwa akwai masu sayar da abinci a ko ina. Dan haka a wurin masu siyarwa na ke sayan abinci. In kuma na je da abinci daga gida to sai kawai in ci shi. In kuma ban ci ba in ko ban je da shi ba sai in je in saya a wurin masu sayarwa. A ko ina akwai masallan abinci.

Mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine kulawa da juna, riƙe sirrin juna. Aboki ya kula da abokinsa, ya kare shi da duk wani abin da zai cutar da shi sannan kuma ya riƙe masa sirrin da ya ba shi ko da ace sun daina abokantaka.

A'a, na fi son miya mai zafi. Miya mai sanyi ai bata da daɗi. Na fi son miya mai zafi don ko yanzu zan ci abinci sai na ɗumama miyata. Na fi son in yi miya da zafi ko da abincin baya da zafi ya zama dai miyar da zafi.

Bori na in zama ƙwararriyar ma'aikaciyar lafiya. Yau abin da nake so kenan ina son zama ƙwararriya in kula da mata yadda ya kamata. In zama duk macen da ta zo wurina haihuwa ta tafi da kyakkyawan, kyakkyawan wannan kyakkyawan yanayi, tana cewa gaskiya wance ta iya aiki. Ita ɗin ƙwararriyar ma'aikaciya ce. To haka nake so ina son kula da mata masu ciki in sun zo haihuwa haka ne har da yaran su.

Hannun da na fi amfani da shi shine hannun dama gaskiya. Ni yawancin cikin kashi ɗari na abubuwan da nake yi, to kashi tamanin da hannun dama nake yi. Na fi amfani da hannun dama gaskiya sosai sosai.

A'a, ba kullum ba. Yanzu ma hakan bana sa turare, nafi wata nawa bansa turare ba saboda mijina ya rasu. Mu kuma a addininmu ba a sa turare idan mace mijinta ya rasu, sai tayi wata huɗu da kwana goma. Dan haka bana sa turare yanzu, nafi wata biyu, amma dai ina sawa kullum.

Wai hotunan wayana ina ajiye su a cikin gallery ma? A nan nake barin su, dan ni bana fasa a wani cloud storage ma. Suna nan a cikin gallery ne. Anan nake idan ina so in je na samo su in yi amfani dasu shikenan.

Sosai ma, to tunda na yi aure shekara goma ke nan. Tun ma kafin ya aure ina girki a gidan mu. Tunda na yi aure shekara goma, har da ƴan kai, ni nake yi girki har yau dinnan. Hatta randa za, a sai da nayi girke gidannan aiko girki na iya shi.

Domin kiyaye lafiya ina abubuwa da yawa, cin abinci akan lokaci, shan ruwa dukka dai motsa jiki dukka ina yin su domin kiyaye lafiyata. Dukkan suhanyoyi ne na kiyaye lafiya.

Aa gaskiya ni murya na baya da ƙarfi. Murya na mai sanyi ne a hankali yake kowa ma ya na fada kuma ni ma na sani. Bani da murya mai ƙarfi gaskiya, ya gaskiyar ƙenan.

Sosai ma, to aini kullum ina tashi nake aiki. Aiki ma nibe ishe ni. Nidai bana wani zuwa gym kowani abu amma dai ina tashi nake fara aiki, tattara nan, yinan, ni da nake da yara.

A'a ni kasuwanci na a gida nake yi, bana zuwa ko ina. Ina gida ina online masu so sai in tura mai kaiwa ya kai musu. Haka neke online nake kasuwanci na.

Sosai ma na ƙwarai ina amfani da kwamfuta. Ina iya amfani da kwamfuta sosai. Zanyi duk izurina da kwamfuta. To yau jika, tukunma a kwamfuta muke haka har exams ma duk da kwamfuta muke yi a makaranta.

Wai ina da bokiti da yawa a gidan nan. Faskiya sun kai goma. Ina da bokiti da yawa, gasa nan kaca-kaca kuma duk na fenti ne. Faskiya sun kai goma bana iya ƙirga su ba. Akwai ma wan da ba na fenti ba.

Ni gaskiya ban gane wannan tambayar ba. Ina kake son ciyar da hutu? Ok, inda nake son inje inyi hutu, na fi son inje gidan mu inyi hutu saboda na fi hutawa sosai. A gidan mu ne nake hutawa gaskiya.

Kowane kayan ɗaki ma da kuɗina ya kai ina son su, waɗanda nake da su waɗanda iyayena suka iya saya mun ina son su. Amma dai daddare haka ne ina son royal kayan ɗaki kamar irin na Dubai dinnan masu kyau sosai.

A'a, a gida nake kallo na. Ko wane fim nake so in kalla, zan kalla a gida a TV ko kuma baya ta. Bana zuwa kallon fim, ni kuma aa lokacin kallon fim ɗin abubuwa sun yi min yawa. Ba lokaci a gidana ina samun ɗanye kallo.

Ina zuwa kasuwa kowane lokaci in na samu kuɗi kuma ina da abun a bin saya a kasuwar. In je in saya abina in dawo gida. Ko da yaushe bana zuwa kasuwa, zan iya zuwa kasuwa yau ma in je gobe. Duk sanda nake da kuɗi kuma ina da abin saya to zan je kasuwa.

A'a ni bana koyan kowane yare, yare na Hausa ne sai kuma ina jin Turanci. To gara ɗan Larabci zan ce ina so in koya amma bana ma koya, ban fara koya ba. Yauwa ina dai so in koya Larabci amma ban fara koya ba. Ba wani yaren da nake koyan?

Abubuwan amfani, abinci, kayan sawa, komai waya komai ina zuwa in siyo a kasuwa idan ina da kuɗina. Ba abin da ba zan je kasuwa in siyo ba, komai ina siyo.

Sahanu na yadda nake yi? Sunana, farkon sunana da farkon sunan baba na, su nake haɗawa shine sahanu na. Shine kenan. Shine, ko ina haka nake sahanu na.

Wasa a waje? A'a ni bana wasa. Ina naga lokaci, bani da lokacin wasa. Ni fa uwa ce, ina da yara har guda uku. Ina naga lokacin wasa, ina dai zuwa makaranta. Shi ke nan.

Wa ina magance matsalar aure ake tafi fara sanin menene ya jawo matsalar. Mece ce matukun na matsala sannan wane dalili ne ya janyo ta. To in kasan meye matsalar kuma kasance dalilin ke kawata, to maganinta yana da sauƙi.

Ina fison yanayi na sanyi ko na damuna. Ina son wannan biyu amma yanayin zafi ba na so ko kaɗan. Yanayin da na fi so shine sanyi ko kuma damuna ana ruwa su na fi so.

Sosai ma muna bawa muƙwabta abinci, dudda dai ba kullum ba amma da akwai gaskiya muna basu kusan ko da yaushe. Muna bawa Almanjirai abinci kuma ga mutanen gida ma.

Well ina yanke shawara a wurin aiki? Yadda ogan wurin aikina, yace shi za a yi. Shi ne kawai ina yanke shawaran in yi abin da aka tsaka ni a wurin aikina shike na.